Wane launi kake fi so? Ni ina son kowane launi kama daga fari, ja, bula da kuma tsanwa. Sannan akwai launuka waɗanda bana so kaman, kaman fari da kuma jajaye da yawa da kuma baƙaƙe da yawa. Musamman baƙi ban cika son baƙi ba.

Ko ina biyan kuɗi ta waya? Eh sosai ma ina biyan kuɗi ta waya, a koda yaushe idan naje kasuwa na sayi abu ta waya na nake biyan kuɗi, ina musu transfer. Wani lokaci kuma sai in bada katina a cire kuɗin. Amma ina biyan kuɗi ta waya sosai ma kuwa. Kullum yanɗa aka nake biyan bashi na.

Kana fi son kofi ko shayi? Ni kowanne ina sha amma asali nafi son shayi saboda ƙarin madara da ake yi a ciki. Idan aka sa madara a shayi yana da daɗi sosai kuma yana ƙara lafiya da ƙarfin kuzari da kuma ƙarfin jiki. Saboda haka ne ya sa na fi son shayi bisa ga kofi.

Wane lokaci na shekara kake fiso? Ni lokacin shekara da na fi so shine watan Juli, saboda watan haihuwa na ne. Nakan samu farin ciki sosai. Alhamdulillahi shi ne ranar da na fi so. Shi ne watan da na fi so a kowane wata na shekara, watan Juli tara ga wata.

Ya kake sasanta rikici a aiki? Idan na je wurin aiki na sami mutane suna rikici, abu na farko da na ke fara yi shi ne in kwantar da hankalin kowa sannan sai in tambaye su ɗaya bayan ɗaya menene matsalar, sai in saurari kowa ya faɗi matsalar sa da kuma abin da ya sa su ke rikici. Daga nan sai in sasanta su in ba ma kowa haƙuri.

Ko ina kwana a gado ko a ƙasa, ya danganta a inda nake. Idan ina a gida ina kwana a gado, idan kuma bana jin ko bana ra'ayin kwana a gado nakan kwanta a ƙasa. Duk yanda nake ra'ayi. Idan na bita waje kuma ya danganta inda aka bani. Idan gado aka bani zan kwanta, idan ƙasa ma aka bani buƙata dai in kwanta in yi bacci in huta.

Ko na fi son miya mai zafi ko mai sanyi? Ni idan aka bani abinci na fi so a bani abinci na yana da zafi. A hakan zan iya cin abinci ba ya da zafi sosai kuma ba ya da sanyi. Yana tsaka-tsakiya da dumi-dumi. Amma idan aka bani abinci mai sanyi gaskiya bana so ko kaɗan.

Wani irin wasa kake fi so. Ni ko wane wasa ina so, idan wasan ƙarfi ne, idan wasan sauƙi ne ko wane irin wasa ina so, indai ba za a ji mun ciwo ba. Amma kuma idan ya kasance za a ji mun ciwo, nakan jaye jiki don ba na son abin da zai illata mun jikina. Saboda haka ina zaɓin wasa wani lokaci.

Kana fi son shinkafa ko tuwo? Ni ko wane ina son ko shinkafa ko tuwo. Idan shinkafa ne ina son tuwon shinkafa. Bayan dashi, ina son tuwo shima amma nafi son na ci tuwo da daddare kafin na kwanta. Shinkafa kuma ko da rana ko da dare, ko da safe ina ci a ko da yaushe.

Ko ina kunna kendir a gida, gaskiya na kwana biyu ban kunna kendir ba. Rabo na da inga kendir ma in sa ido inga kendir har na manta. Nan tun da na taso ina ƙarami muka daina amfani da kendir a gida. Saboda haka na daɗe ban ga kendir ba. Amma idan na ga kendirin yanzu zan kunna a gidana ko ba don komai ba saboda tuna baya.

Yaya kake tabbatar da ingancin aiki? Ina tabbatar da ingancin aiki, ina dubawa in ga ya aikin yake. Idan aikin rubutu ne, na kan karanta shi shafi shafi in ga ko akwai kuskure a ciki. Idan kuma aiki ne na wanda za a yi da ƙarfi, nakan tabbatar da cewa eh an yi shi bisa ƙa'ida ba tare da kuskure ba.

Wane shago kake fi zuwa? Ina zuwa kowane shago inda inga ya danganta me nake so na saya. Idan kayan abinci ne nakan zuwa shopping mall, idan kuma kayan miya ne da sauran su nakan je kasuwa inda ake saida kayan miya idan kuma nama ne nakan je abatuwa inda ake sayar da nama.

Abun da nake tunawa daga yarinta na shine yadda nake zuwa makarantar islamiya. Idan muka je makarantar islamiya, mu kan je mu buga ƙwallon ƙafa. Ko abokanai na, duk da yake ldai mutanen banza ne. Muka haɗu mu nishaɗantar da juna, muyi kallo fina finai muyi ƙwallon ƙafa.

Waɗanne kafofin watsa labarai kake amfani da su? Ina amfani da kafofin watsa labarai masu yawa, misali Channels TV, BBC Hausa, BBC News, CNN da kuma Aljazeera. Duka kafofin watsa labarai ne waɗanda na yarda da su, saboda haka ina sauraron labarai daga gare su kullum.

Nawa ruwa kake sha kullum? Ma'ana ruwa nawa nake sha kullum. Ruwan da nake sha kullum gaskiya yana da yawa saboda a rana ina shanye ruwa jaka ɗaya, ruwa pure water guda ashirin kenan. A yini ɗaya nakan sha ruwa guda ashirin saboda ina yawan jin ƙishi kuma saboda yana ƙara mun lafiya.

Kana kalla inuwar ka sosai. Ina kallon inuwa na a duk lokacin da nake tafiya ko na fita a rana. Idan inuwa na ya nuna ina kallo, wataram ma har bidiyo nake yi, in ɗauki hutu ko bidiyo in ɗaura a yanar gizo cewa inuwa na yana bina.

Yaya dangantakarku da maƙwabta take? Dangantakarmu da maƙwabta gaskiya sai a hankali saboda a da muna dan mutunci dasu amma kuma sai ya kasance wasunsu ƴan rainin wayo ne idan ana mutunci dasu sai su rena mu mutane da wayo saboda haka sai muka yanke shawarar cewa mu nisanci juna kowa zai samu zaman lafiya.

Wane irin kyauta kake son bayarwa? Ya kamata wane irin kyauta na samu kuma wa nake ba mu kyauta? Idan mutum ne wanda nake mutunci da shi, nakan ba su kyautar agogo ko kyautar kayan sawa ko kyautar wayar salula. Idan kuma koyi mutum ne koyi sama sama, na fi so koyi na ba su kuɗi. Nan wasu mutane sun fi son kuɗi.

Wato ko ina mike jiki da safe sosai ma kuwa kullum da safe idan na tashi da safe sai na miƙa jikina, na murmunda jikina saboda ƙasa na so san cewa eh gari ya waye a fita neman kuɗi. Saboda haka ina miƙa jikina akai-akai musamman idan na tashi da safe ina yawan miƙa jikina saboda in guji ciwon jiki.

Sau nawa kake yanka farce? Ina yanka farce sau biyu a sati, idan kuma na yi wanki cikin satin nan nakan yanka har sau uku. Saboda farce na yana saurin girma, idan ban yanke shi ba sai in yi ta ji ma kaina ciwo. Shi ya sa na fi so in yanke shi kullum idan ya taso.

Yaya kake jira a layi? Idan na je kan layi kuma mutane suna da yawa, yanda nake jira a layi shine nakan yi tsayuwa na a baya, sai in ɗauko wayana in dinga latsawa ko in dinga shan waƙa ko in yi kallo har sai layi ya zo kaina. Kafin layi ya zo kaina kuma nakan yi abubuwa wata rana, nakan cewa mutane ina kan a layi sai in je in dawo.

Yaya kake kiyaye kalmar sirri? Ina kiyaye kalmar sirri idan mutum yana gaya mun abu ya kasance cewa sirri ne, nakan yi ƙoƙari na ban faɗama kowa ba saboda kalmar sirri ba abune da wanda yakamata kaje kana faɗama mutane ba saboda sirrin mutane ne, saboda haka nakan ɓoye sirri sosai.

Nawa ne yawan danginku a gida? A gidanmu danginmu suna da yawa sosai. Kusan mu ashirin a gidanmu, saboda ba mu kaɗai ba ne. Muna da ƙanne daga wata mama, sannan kishiyar maman mu ke nan. Sannan an ɗauko yara daga ƙauye wannan dai sune yaran gidan mu suma.

Ko muna sa uniform a wurin aiki? A'a bama sa uniform awajen aiki sbd ba aikin ɗaya buƙaci insa uniform bane amma na taɓa yin aikin da ya buƙaci a sa uniform wani lokaci. Saboda ban sa uniform ba aka ce na daina aiki, amma tun bayan shi ban ƙara aikin uniform ba. Aikin faran kwala na ke yi.

Yaya kake haɗuwa da abokan ciniki? Ina haɗuwa da abokan ciniki a ranar da suke so mu haɗu. Idan suka ce mu haɗu, na kan shirya in je wurin da za mu haɗu domin muyi maganar kasuwanci da kuma ciniki. Saboda kowa na neman kuɗi, saboda haka ba za mu ɓatawa juna lokaci ba.

Kana sanya tunatarwa don ayyuka? Eh, sosai ina sanya tunatarwa dan ayyuka. Wato alarm kenan. Idan na manta ban yi abu ba na kan ji zafi sosai. Saboda haka nakan kunna waya na sai in sa tunatarwa domin in tuna in yi wani abu wanda ya kamata in yi domin mantuwa ya kan ɓata sha'ani.

Me na ke yi da ragowar abinci? Idan na ci abinci ya rage ina ajiye wa ne? Idan na ji yunwa zuwa anjima in ci. Idan kuma wurin biki na je na ci abinci na rage wani lokaci nakan barshi a tebur, wani lokaci kuma nakan kwashe a leda in kawo makeran gidan mu domin shi ma ya ci.

Kana duba daftarin kuɗi gaskiya wannan tambaya bai yi ma'ana ba, ban fahimci me ake nufi ba. Amma idan ana nufi ina duba tarin kuɗi, eh nakan duba tarin kuɗi a gurin aiki domin in san nawa na kashe sannan kuma nawa ya shigo ne, don in dinga daidaita nawa ya shigo a wata.

Inakake cin abinci a wurin aiki. A gurin aiki munada ɗan ƙaramin cafteria inda muke zuwa muci abinci idan muka je muka ci abinci sai mu biya su a wurin. Wurin shine wurin da muke cin abinci kullum idan mun je wurin aiki. Wata rana kuma na kamfita akwai masu sayar da abinci a waje sai mu inje in saya abinci a wurinsu.

Kana ajiye kwafin bayanan ku? Eh, ajiye kwafin bayani yana da muhimmanci sosai. Shi ya sa idan muka yi aiki a wurin aiki, nakan yi kwafi biyu. In ajiye kwafi ɗaya a gurina se in kai kwafi ɗaya ma me gidanmu saboda ka a zo a samu matsala a ce matsalan daga guri na ne.

Kana bin ƙa'idojin aiki? Eh sosai ina bin ƙa'idojin aiki, saboda rashin bin ƙa'idoji yakan sa a kori mutum a gurin aiki. Kuma ni bana so a kore ni gurin aiki shi yasa ya zama dole a gare ni in bi ƙa'idojin aiki a duk lokacin da aka sa su ba a wasa ba ƙaƙautawa.

Ko wayar ka na cika a jiya? Eh, in na fahimci wannan tambaya ana nufi kuma ajiyan waya na ta, tana cika. Eh, sosai ma, yanzu haka ma'ajiyan waya na ma a cike take har sai na goge wasu abubuwa kafin in sa wasu saboda tsabar cika. Amma ina ƙoƙari zan canza waya zuwa nan ba da daɗewa ba idan kun biya ni kuɗi masu kyau.